Eh to a tsakani da Allah na fi zuwa wani shago de yana nan kusa da mu. To a irin wannan shagon ne kake ga mutane suna samun abubuwa da dama. Shago ne babba mai faɗi wanda ya ƙawata, ya ƙawaita da kuma abubuwa da dama da abubuwan da ya danganta a ciki. So da hakan nan zaka ga cewa shaguna ne suna nan da faɗin su. To a cikin kasuwa akwai wani shago da ake sayar da atamfofi. To gaskiya da shike mu mata muna da son abu da atamfa. To atamfofin nan ne dai zaka gansu masu kyau, kyau, kyau, kyau, kyau a cikin kasuwan nan dai zaka ɗanyi yawo ka duba abubuwan da sun maka kyau. Da hakan nan dai muke shiga irin wannan shagon nafi zuwa gaskiya.